Ya na nike koyan fasaha sabo? Ina na koyan fasaha sabo ta hanyar amfani da shi a hankali a hankali, in ga yanayin shi yanda yake, sannan kuma ta hanyar mu'amala da wayanda suka yi amfani da shi. In ga meye nasaran shi, me kuma rashin nasaran shi, me kalubalen da ake samu a ciki. Domin idan na fahimci cewa fasaha ne mai kyau, to zan yi amfani da shi. Idan na fahimci fasaha ce wadda zata ɗauke hankalina daga ayyukana ko kuma daga iyalina ko daga jikina, kasancewa ta mutum mai fama da rashin lafiya ta hawan jini, to ba zan tsaya ɓata lokacina a kan koyon ta ba. Amma idan tana da amfani, to zan tsaya in koyi ta domin kasancewa ta ma'aikaci kuma da yake aiki a hukumar kiyaye hadura ta ƙasa reshen jahar Kebbi a Najeriya.

Ina kunna kindle a gida? Eh, ina kunna kendle a gida amma ba ko wane lokaci ba. Sai idan cikin dare an ɗauki wuta kuma ya kasance yanayi ne wanda ba mai kyau ba ko kuma ƙila akwai zafi. To a lokacin na kanyi amfani da kindle in kunna domin in haske wurare, domin in ga abun da ke ciki musamman abun da ya shafi ɗakin ƙananan yara da kuma parlour ta inda mutane za su zo a gaisa da su. Amma yana da kyau kafin a kunna kindle a tabbatar da cewa an kunna shiwuri mai kyau ta yadda ba zai faɗi ba ya haddasa gobara. Da mafi yawancin lokuta idan ka kunna kendle a gida, ba kaman tashi ko bacci, ɗaukaka to kasance an zo kasance anyi gobara a cikin gida wanda yake zai haifar da asarar dukiya da kuma ta masu gidajen.

Yaya ni ke tafiya zuwa wurare? Ina tafiya zuwa wurare ta hannun dama. Ta farko ina yin amfani da ƙafa ta in tafi, ta yanda wannan zai taimaka ta hiya da ƙafa kuma abu ne wanda yake da kyau domin a matsayina. Na wanda yake da kyau. Haka kuma mutum mai hawan jini na kan amfani da wannan dama domin in tabbatar da cewa na motsa jikina har kuma na kai amfanin da mota ko kuma mashin.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako ita ce rana da na waye gari cikin ƙarshen lafiya kuma ta shi cikin lafiya na taimaki al'umma ta hanyar aikin da nake yi na ƙoƙarin kare hadura da kuma kare damuwa, wanda ita ce rana mafi kyau a wurina a cikin mako.

Ya, ni ke taimakawa mutane. Ina taimakawa mutane ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko ita ce wurin bada shawara a kan abubuwan da zai amfane su, kama daga shawara ta kuɗi, ta lafiya da kuma ta iyali. Wannan sune hanyoyin da nake taimakawa mutane.

Ina yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum kasancewa ta musulmi idan na tashi da safe na taso kuma addu'a. Yin addu'a kullum ya zama wajibi a guri na.

Yara, dangantakar mu da abokan aiki, dangantaka ta da abokan aiki tana da kyau domin duk abin da ya shafi.

Me nakeyi da farko lokacin da na isa ofis. Abu na farko da nake yi lokacin da na shiga ofis shine addu'a. Ina gode ma Allah Subha-nahu isa ofis.

Ina fi son hawan matakala ko lift a matsayina na babban mutum wanda ina fama da ɗan lokaci.

Sau nawa nake kallon madubi? Ban cika kallon madubi sosai ba. Mafi yawancin lokuta ina kallon madubi, ba kai a kowane lokaci ai ta duba madubi ba barkatai.